Matashi ɗaya nake amfani da shi, bana iya amfani da matasai da yawa. Matasai da yawa sukan sa ciwon wuya da sauransu. Matashi guda ɗaya ya ishe ni gaskiya. Matashin ma ni bana son mai tauri sosai ko kuma mai tsayi sosai. Na fi son mai laushi wanda kuma ba shi da tauri sosai sannan kuma ba shi da tsayi sosai. Shi ne irin matashin da nake amfani da shi guda ɗaya.

Abunda nake son canza wajen aiki shine yanayin wajen aikin wajen zaman ma'aikata wato ofis kenan, ah ya kasance wajen yana da matuƙar ah kyau da daɗin zama da kuma kayayyaki na more rayuwa a ciki saboda amfani ah ga ma'aikata na yau da gobe abunda za su ɗan ci da daɗin taba da sai sauransu ne. Irin waɗannan abubuwan ne shine ke son canzawa wurin aiki.

Eh kalmar sirri wato password nakan kiyaye ta ta hanyar rubutawa. Saboda idan baka rubuta ba kace mariƙewa za ka yi ba kowacce ce za ta ruƙu ba, ba kowacce ce za ta ruƙu ba amma in ka rubuta ta zai fi zama adane. Amma wani lokaci idan kalmar sirrin bawai wata mai yawa ba ce ba, nakan riƙe ta gaskiya. In kamanna amfani da yau da gobe ne kamanna buɗe waya da dai sauransu. Amma indai nasan wasu abu manya manyan abubuwa ne manyan mai naka rubuta suna ajiye saboda na same su lokacin da nake bukata.